Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin lantarki a wata dubu talatin ne amma goma ake basu zuwa kuma sha biyar.